Yaya kake kammala aiki a lokaci? Yaya kake kammala aiki a lokaci? Yanda nake kammala aiki a lokaci, ina kammalawa ta hanyar daidai lokacin na ya tsaya. Matuƙar na kai limit inda zan gama, to daidai lokacin nake kammala bana ƙara. Kaman misali, idan lokacin ya kasance ne ina yin aiki a duk bayan awa huɗu, to da zaran wannan lokacin yayi daidai awa huɗu zan tsaya. Ko da ko ban tsaya ba, sai da in ya kasance ƙarashen aiki ne. Kaman misali, idan na zo ina cikin gugan set goma ne na kaya, na zo daidai gugan set tara wanda saura set ɗaya ne ya rage, to a daidai lokacin kuma sai lokacin tashi aiki yayi to ba zan tsaya ba har sai na kammala wannan set guda ɗaya. To kuma wannan ya shigo a daidai lokacin da ake aiki. Amma matuƙar na gama aikin kayan gabaki ɗaya, to zan tsaya ne lokaci ɗaya direct ba tare da wani tangarɗawa ba.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Gaskiya adadin da nike ƙidaya kayayyaki sau biyu ne kawai. Na farko lokacin da muke kan siyayya, idan na siya kaya zan ƙidaya su domin in san guda nawa ne ko kuma.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa saboda riƙe lema abu ne mai kyau wanda kuma zai ma kariya daga jikewa ko samun zazzabi. Riƙe lema lokacin ruwa yana yin kariya daga samun yayyafar ruwa ko da kuwa na ruwan da ya yi maka illa, zai saka mara ko dai samun masassara ko zazzabi. Shi riƙe lema ba ma dole sai lokacin ruwa ba, ko da kuwa lokacin rana ne ana ƙulla rana mai ƙarfi, mutum yana da kyau yayi riƙe lema saboda riƙe lema kariya ne kuma inuwa ne wanda zai dinga ma, ah zai dinga ba ka wani ƙarkashi na rahma tare da kai. Saboda haka ina riƙe lema lokacin ruwa.

Wane launin idanunku suke? Launin da idanunmu suke launi ne na irin na kowa da kowa. Ma'ana launi ne fari da kuma baƙi. Wajen cikin idon gefe yana ɗauke da fari, cikin tsakiyar idon kuma yana ɗauke da baƙi. Mu ba dabbobi ba ne, mu mutane ne. Duk wanda kuwa yake a matsayin mutum launin idonsa baƙi da fari ne kuma ganinsa dar kamar yadda ganinka yake. Allah ya ƙara mana lafiya ga idanunmu yanda zamuga duk wani abu mugu ko ba mugu ba, mu ga zahiri mu ga baɗin. Allah ya kasamu dace duniya da lahira. Saboda haka launin idanuna launi ne fari da kuma baƙi. Saboda haka na gode, ina godiya da wannan dama da kuka bani nake muku wannan ake amsa muku wannan tambayi kuma ku biya ni cikin farashi mai rahusa. Thank you very much.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri saboda tafiya da sauri abu ne mai kyau. Musamman idan kana sauri, kana so ka aikata abin da yake ya shafi aikin alkhairi. Tafiya da sauri, ya, yana kamawa ne yayin da kake matuƙar son ka cimma wani abun kaman misali, kana so ka je ka siyo magani ga wanda bayi da lafiya. Toh a daidai lokacin ana son ka yi iyayinka domin hanzarta wa don samun wannan maganin. Musamman idan maganin ya kasance shagon maganin ana sayar da shi ne a nesa, yana da kyau ku hanzarta. In ma za ka iya hawa mashin ko dai duk wani launin abin hawa da zai fi ƙafafunka sauri, to yana da kyau ka hau wannan abin, ka yi sauri ka je ka siyo. Yin saurin yana da matuƙar tasiri. Duk da dai an san dukkannin mai rai mamaci ne, amma saurin idan ka je ka yi ƙila wata ƙil zai samu sauƙi ga wani abin. In mutum ya kasance yana yin tari ne, aka ce ka je ka kawo mai magani. In ya sha maganin nan, to, bi izinin Allah zai daina wannan tarin. To, kaga yin saurin yana da matuƙar tasiri.

Mene ne yake sa ka yi dariya? Mene ne yake sa ka yi dariya? Abin da yake sani in yi dariya ba wani abu bane illa abin da aka ci an sa ka yi dariyan. Haka nan ba zan yi dariya ba don kawai in washe baki mutanen su yi takallona ha ha ha ha na yi dariya. Shi dariya yana zuwa ne lokacin da abin dariyan ya samu. Kaman misali kuna cikin fira ne wani kawu sai ya yi muku wata maganan da za ta baku dariya. A'a kuna cikin tafiya ne wani ya yi bauta ya baku dariya. To shi dariya yana zuwa ne ta sanadiyan farin ciki. Duk wanda kaga yana yin dariya to farin ciki ne ba bakin ciki ba. Sabida haka babu yanda za a ce bakin ciki ya sa mutum dariya sai dai yaƙi. Shi bakin ciki yana zuwa ne ta hanyar yaƙi ko kuma hanyar dana sani kaga mutum yana ta ɓatare yana hmmm to shine bakin ciki. Amma matuƙar mutum zai wage fuska ya yi ta dariya, ya yi ta dariya, ya yi ta dariya wannan farin ciki ne? Allah ƙara mana farin ciki a zukatun mu. Wadda zai sa mu yi dariya cikin farin ciki.

Wane irin kiɗa kake son ji? Wane irin kiɗa kake son ji? Kiɗan da nake son ji, kiɗan asharalle. A duk duniya babu kiɗa kamar asharalle. Saboda kiɗan asharalle kiɗa ne na gargajiya wanda mu kummu a gargajiyan ce muke ba a zamanance ba. Tun asalin mu a gargajiyan cen kuma wannan kiɗa na gargajiya abu ne wanda za ka giga mutane ma an fisansa. Ko gurin biki sha'ani da dai sauransu, wanda zai ƙayatar zai bada citta gurin saurara. Tun asalin mu a gargajiyan cen kuma wannan kiɗa na gargajiya abu ne wanda za ka giga mutane ma an fisansa. Duk da dai kiɗa ba abu bane mai kyau a Musulunci, bana ƙaunarsa kuma bana sonsa. Amma idan ta kama a ji babu to kamar asharalle. Saboda haka muna neman ƙarin ubangiji da ya kare mu daga sharin masu kiɗa. Saboda kida, alama ne na dijjar kuma mu ba mua son duk wani abun da zai haɗa mu da Dajjal. Allah ya kare mu daga kiɗa ya sa mu ringa jin sa magaba kiɗa.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh, gaskiya bana tara tsabar kuɗi saboda tsabar kuɗi abu ne wanda zai zamanto hidima jidila a gare ka. Amma kuma duk wani kuɗina masu yawa suna cikin banki, suna cikin account. Saboda haka mun wuce wannan zamanin da zamu tara tsabar kuɗi. Tin a baya akayi mana darasi, aka koya mana yadda zamu kasance da kuɗinmu a cikin banki. Hakan yasa masu POS suka yi yawa, bankuna suka yi yawa. Yanda duk inda zaka siya abu yanzu, da ka ba da katin ciran kuɗinka za a cire ma, ba tare da ka irga tsabar kuɗi ka ba da ba. Kuma hakan ya fi mana sauƙi duk abun da zaka siya da yawa ko dai ka tura masu ta transfer ko kuma ka ba da katin cire kuɗi a cire, ya fi sauƙi. Saboda haka ni bana tara tsabar kuɗi, amma da yawa mutane suna tara tsabar kuɗi. Saboda ko kwanaki da muka je siyan gero a kasuwa ba an sa transfer ba, amma sai da na je na ciro masu tsabar kuɗi na ba su, wanda shi ne tsarin kasuwancinsu.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda ajiyan nan yana da matuƙar amfani. Wannan ajiya na yanar gizo, ina gan karatu na ma, boko ta ma, rauwar boko na gabakidaya na nan a cikin ajiya na yanar gizo saboda yau idan takadu na suka salwanta ba fata nake yi ba. To ina da su a ƙasa wanda zan iya ɗauko wa a cikin ajiyan yanar gizo in yi ƙara yin photokwafi ko in ƙara fitar da shi. Matuƙar ajiya na yanar gizo yana da amfani. To gaskiya ni ne na ɗaya wanda zan fara shaidacewa ajiye yanar gizo yana da matuƙar amfani kuma yana da matuƙar tasiri a rayuwan ɗan adam. Saboda haka mu garza mu cigaba da ajiya a cikin yanar gizo domin samun sirri da kuma amana na yau da kullum na rayuwa. Na gode, na gode, na gode.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Kana kwana a gado ko ƙasa? Gaskiya ina kwana a katifa ne a ƙasa. Ni bana kwana a kan gado saboda gado mafi yawanci mana mata ne. Ni bani da gado a ɗakina amma ko katifa ina da ita. Dandamemiya wanda ma idan na hau katifan gani nake yi kamar na hau kan gado. Kwanan katifa ya fi kwanan gado daɗi saboda mafi yawanci kwanan gado yana sa mutum ciwon baya. Amma ko idan katifa ne a ƙasa ta miƙe sosai, za ka sama baccinka cikin lafiya, cikin lumana ba tare da ciwon baya ba ko ciwon kai ko ciwon haƙarƙari ko ciwon kafaɗa. Amma za ka sami kayi bacci cikin jin daɗi. In ko gado ne wani gadan za ka samu ciwon baya ko ciwon kai da dai sauransu. Ai kwanan katifa ma ya fi kwanan gado daɗi saboda babu haɗi babu ma ace wannan za a haɗa yauwa.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Sau nawa kake amfani da wayarka? To ni gaskiya ina amfani da wayata sau babu adadi. Wayata ko da yaushe ina amfani da ita. Matukar zan, zan ga akwai data, zan iya cewa ma wayata ita ce rayuwata. Wayata ita ce rayuwata. Ita take bani daman in sada zumunci da duk wanda nake tare da shi a duniyan nan. Matana, budurwata, mamana, ƙannena da yayina da dai sauransu da abokan arziki. Matakar ban fita mun haɗu da su a zahiri ba, to wannan wayar tana sada mun zumunci da duk wanda nake so. Zata sada ni zumunci da ƴan Kano, ƴan Maƙarfi, ƴan Zariya kai har fiye da nan ma. Inde mutum yana da waya wani ma yana da shi, to za a haɗu ta waya za a sada zumunta. Wannan wayar da kuke ganin har a Makkah muyi zumunci da anti murja. Saboda haka waya yana ɗaya daga cikin abin da yake haɗa zumunci, yake sada zumunta. Ina amfani da waya a ƙalla ya fi saudl ɗari a rana. Matakar ina da caji kuma ina da data.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Kana da sa hannu a saƙonninku? Gaskiya bana da sa hannu a saƙonninmu, saboda ba ni ne nake da ragamar abin ba. Oga na shi yake da ragamar abin, shi yake yi da abin dai sawoƙa, shi kuma yake yi duk abin da ya gadama. Zai sa hannu a lokacin da yake so da kuma lokacin da ya gama. Kuma sannan duk wani abin na saƙanninmu sa hannun sa za a gani. Mataƙara bai sa hannu ba, toh wannan saƙo ya kasance ba saƙon kirki ba. Amma har dai mataƙara ana so ya kasance duk inda aka je an gaishe shi. Toh sai oga ya sa hannu, na gode sosai saboda haka dai saƙon da aka gani namu na wurin aiki, toh oga ne ya sa hannu.

Kana fison bas ko taski? Na fi son bas akan taski, saboda ni ƙaranka ina ban ma san menene shi bas ɗin ba ko kuma taski ɗin. Amma duk abin da aka ce kana fiso, to dole ana buƙatan ka zaɓi guda ɗaya wanda ya fi maka. Amma ni gaskiya na fi son bas, bana son taski. Bas ya ma fi daɗin faɗi akan wannan taski ɗin. Shi bas ɗin kowa yai ka faɗa ka ce bas, za a sani. Ko ku ƙaramin yaro ne ka ce mai bas, ya san me ake nufi bas, zai ce bas. Amma ka ce mai taski, zai tsaya yana tafa mana dubi dubi bai san ta yanda zai faɗa wannan taski ɗin ba. Saboda haka na fi son bas akan taski. Bas shine nawa taski kuma shine naku. Saboda haka ko daga kan spelling ɗin ma B-A-S bas ya fi sauƙi. Shi kuma wajen hada wata ke faɗi S, yada wurin faɗin shi ma zai ka sha wahala. Wai taski, taski fa wa mene nan taski? A ce bas kowai bas taski, ina ba zai taɓa yiwuwa ba. Ni na fi son bas fiye da taski so dubun dubayya ma har abada.

Yaya kake gaishe wa mutane? Yaya kake gaishe wa mutane? Ina gaishe wa mutane ta hanyoyi da dama kuma ya danganta da irin wanda na gan shi. Idan baba na ne, zan ce ina kwana baba. Idan baba Haruna ne, zan ce ina kwana. Idan Anti Murja ne, zan ce mata ina kwana. Idan mama na ne, zan ce mata ina kwana. Amma duk wanda bai shafe sa ba, sauran su zan ce masu barkan ku dai. Sannun ku ina gajiyanku. Sanin ku ya aiki. Sannun ku an yini lafiya, to duk dai shine yadda muke gaishe wa mutane. Idan kuma abune ya shafi na Turanci, zan ce good morning, good morning sir da dai sauransu. Duk waƴannan abunuwan sune yanayin da ake gaishe da mutane. Amma wai koyaushe in samu wani a waje in ce mai ina kwana ba zai yiwu ba. A dai kwai irin waƴanda ya danganta da yadda za'ai dinga mu'amala da su. Na gode, na gode, na gode. Ina da hanyoyin da nake gaishe wa da dama amma waƴannan su ne kaɗan daga cikin yadda za ku ji ta yadda nake gaishe wa mutane. E, wannan ai ba wani abun tashin hankali bane kuma ba wani abun da za a tsaya ana ta famun bincike a kansa na banza da nuhunci ba.

Kana mike jiki da safe? Kana mike jiki da safe? Eh, gaskiya ina mike jiki da safe, saboda mike jiki da safe abune mai kyau wanda zaka samu karsashin jiki, gudanar jini kuma ya bi ko'ina, jini ya ratsa jikinka sosai. To ai, mu iya sallah ma da muke yi ma, shi ma wani mike jiki ne. Ga lada da kuma ƙara gyara jikin. Indai matukar mutum zaiyi sallah to ai ya ma mike jikinsa ba tare da ya sani ba kuma ba tare da hakan ya zo masa a zuciya ba. Wannan kuma sai Ubangiji ne kawai zai tsara masa yadda zai kyautata al'amuran jikin sa lafiya. Saboda haka ina mike jiki da lokacin safe, ba ma lokacin safe kaɗai ba, a rana ina mike jiki aƙalla sau biyar ko fiye da haka.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Ai mutum ya fi kuzari da safe, yamma kuma ai lokacin gari yayi, yayi yamma yayi dare kuma kuzarin ka ai yana daga safe ne zuwa yamma. Nafi kuzari da safe.

Menene burin ku a aikin? Burin mu a aikin gaskiya yana da matuƙar tasiri. Mun kasance muna son abubuwa da yawa a rayuwa. Mun kasance muna so mu kasance masu cigaba a rayuwa saboda haka burin mu a aiki kullum mu zama manya, kullum mu zama ci, mu samu ci gaba daga wannan mataki zuwa wannan mataki. Ina ga hakan shine zai sa mu kasance masu burika na alkairi. Burin mu, mu sami albashi mai ƙarfi wanda za mu yi ma addinin musulunci hidima da shi, wanda za mu taimaki iyayenmu, ƴan'uwanmu musulmai, ƙarnanmu maza da mata da dai sauransu. Akan yana da matukar tasiri a rayuwar mu. Muna da burika masu alkhairi kuma dukkanin mu muna da burika mabanbanta wani burin sa ya sayi gida, wani burin sa yaje aikin hajji, wani burin sa ya sayi mota, wani burinsa kuma ya tsaimaka wa iyalin sa, wani kuma burin sa yayi aure to, duka dai haka mu muna da burika daban-daban mabambanta. Amma ni babban burina a rayuwana, Allah ya bani dukiya mai yawa, mai amfani, mai daraja wanda zan yi aure cikin alkairi, in sai mota, in sai gida, in kai iyaye na aikin hajji ko umra, in kai ni ƙarankaina da iyalina, mu sami 'ya'ya na gari, 'ya'ya na alkairi da dai sauransu. Wayannan duk su ne ɗaya daga cikin manya manyan burikana kuma allah ya cika muni su ina fatan hakan. Amin summa amin. Gaskiya mu muna da buri a rayuwar mu. Burin mu kuma in Allah ya yadda sai ya tabbata kuma Allah ya yadda burin mu na aiki da muke fata mu samu babban aiki wanda za a biya mu manyan kuɗaɗe, maƙudan kuɗaɗe. Allah ya cika mana wannan buri muna fata. Amin summa amin.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Kana yin harsashi lokacin bacci? Ai ba ma ni kaɗai ba, kowa ma da kowa yana harsashi lokacin bacci. Inde har mutum ya kwanta bacci kafin bacci ya ɗauke sa, zaiyi ta harsashi yana tunaninika kala kala, yana nazari na rayuwarsa kala kala. Inde har mutum ya kwanta bacci kafin bacci ya ɗauke sa, zaiyi ta harsashi yana tunaninika kala kala, yana nazari na rayuwarsa kala kala. Shi bacci ai yana zuwa ne tare da harsashi da tunaninika da wasu surkulle da waye duka wanda yana nuna ma cewa hankali zai gushe a daidai lokacin. Kuma shi bacci abu ne wanda hutu ne gabawa. Idan ka tara gajiya sosai bacci zai zo ma domin ka samu hutu. Maɗalla, ina yin harsashi lokacin bacci.

Wani irin kayan ɗaki kakefiso? Kayan dakin da nake fiso, nafi son kayan daki ne kujeru, musamman kayan falo kenan. Wannan sune kayan da nake so. In kuma ɓangaren kayan ɗaki ne. Ina son gado na zamani, mai gilas, mai madubi. Wannan gado yana tafiya da tunani na, yana tafiya da imani na. Ina san su sosai. Ina son kayan ɗaki masu tsada, kayan ɗaki masu ƙayatarwa, kayan ɗaki wanda duk wanda zai shiga ɗakin ya ga cewa ɗakin yayi kyau. A ciko mun kuma abin da ni nake so yanzu a rayuwa na, ina son turare, ina son ƙamshi. Sannan kuma ina son sa kaya masu kyau wanda su ma birgewa ne a gareni. Ba na son kayan da za a ganni gaja gaja, bajare bajare. A duniyya na ina son tsafta kuma tsafta tana ɗaya daga cikin imani na. Duk wanda kasan ce mai tsafta, zai rabau ta amma ko in dai ko ba ka tsafta, ba za ka taɓa samun duk wani abu wanda yake na jin dadin rayuwa ba. Kuma mutane za su dinga gudunka saboda rashin tsaftan ka. Amma matuƙar kana yin tsafta, za ka shiga cikin mutane, ka wata, ka fanta ma yanda kake so. Ni saboda haka ina son tsafta. Allah bamu imani yin tsafta.

Wane malami kake fi so? Malamin da nake fi so a addinin Musulunci, bangaren malanta ina son Dr. Mansur Galwa. Wannan malami gaskiya malami ne mai matuƙar iya wa, wanda iya wa'azi yake da hikima wurin yin magana. Su Kabirun Gombe, Bilalau da dai sauran su ina duk siriri ta ne. Amma ni malamin da nake so ina son malami wanda baya shukan addini, baya shukan Kirista, baya shukan wani ƙabila, wanda baya wanda yake bin irin nasa ƙabilar ba. To wannan malamai gaskiya ba malamai ba ne ma wanda za a alfahari da su. Amma malamin da zai zauna a jajirce, shi ya faɗa maka gaskiya shine tasa ba tare da ya zage ku kuma ya shuka addininka ba. To wannan shine malami. Kuma na fata Allah ya ƙara haɗa mu da su cikin alkhairi har aljanna ma Allah ya haɗa mu da su. Allah ya sa mu dace kuma Allah ya bamu ilimin dai dai gwargwado yadda zamuyi yaƙi da jahilci. Na gode, na gode, na gode.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Yaya kake magance damuwa a aiki? Yanda nake magance damuwa, ina tattaro duk wasu masu laifi in hukunta su. Sannan kuma in bi wa inda basu da laifi in ƙara sasu akan hanya mafi daidai. Sannan kuma duk wani mai damuwa wanda ya shafi rayuwa ta yanzu, ina ɗawa in fuskance mene ne matsalarsa. Wani za ka ga damuwarsa ta kuɗi ne, wani kuma ta hutu ne, wani kuma ta iyalinsa ne da dai sauransu. To duk wa'innan in Allah yadda ina iya ƙoƙari na domin ma'aikata da ingancin zamu sun yi cin mana nasara akan damuwarsu. Allah yayaye mana damuwa ba nake yayewa ba, Allah ne yake yaye mana. Amma shi Allah ke kawo mana hanyoyin na buɗi wanda in muka yi damuwarmu tana tsayawa. Allah sa mu dace, Allah ya taimake mu, Allah karaba mu da duk wata damuwa wanda zata cutar da mu.

Kana son karanta littattafai? Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai saboda a wani littafin zaka fahimci yaya rayuwa take. Amma littafin ma ya danganci da irin Hausa, ya-ya danganta da irin littafin da ake magana. Karat- karatun littafin Hausa kamar tatsuniya ne, amma karatun littattafin musulunci, wannan shine karatun da ake nufi. Shine karatun da ake tambaya na a kai. Ni baya na karanta. Nafi karanta littafin da ya shafe addini na, littafin da zai gyara mun rayuwata, littafin da zai sa in kasance a aljanna, ba littafin karatun Hausa wanda zai dilmiyar da ni ba. Saboda haka ina karanta littafi, littattafai da dama domin rabonta a duniya da lahira.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

Ina kake ajiye hotunan wayanka? A ina kake ajiye hotunan wayanka? Inda nake ajiye hotunan wayana, ina ajiyewa ne a galari photos ko kuma wani application mai suna photos. Shi hotunan waya ina ajiyesu ne a cikin galari na. Amma ya danganta ma da irin hotunan. Ba kowane hoto bane yake kasancewa a galari. Wani gaskiya sai mun sa masa mukulli, mun kulle sa saboda haka, saboda tsaro. To misali wurin height ko kuma calculator da muke amfani da shi. To wannan duk muna tura su ne saboda tsaro, ba don tsoro ba. Saboda haka muna ajiye hotunan waya mu ne a cikin galari. Sannan kuma yana tabbatuwa ne a haka. Matukar da ka shiga galari din, za ka gan su a cikin file, file, folder, folder, album, album. Wanda shine za ka iya shiga, kagano duk wanda ka sio Mangode, mangode, mangode. Inaga a haka zantsaya da zarar ya kai sakon ashirin.

Kuna da manufa na wata wata? Kuna da manufa na wata wata? Eh tabbas muna da manufa na wata wata saboda manufofin mu na wata wata, manufofin ne masu matuƙar tasiri, masu matuƙar ƙayatarwa, masu amfana sosai. In dai har za ka kasance mai manufa wata wata, za ka ji daɗin rayuwar ka, ma'ana plan ke ne. Wannan em manufa na wata wata yana ɗaya daga cikin abun da misali idan za muyi siyanyyen kayan abinci, za mu kasance mu je mu siye su na wata wata, muyi budgetin ɗinsu. Wanzu da za mu saya, zai kai mana wata, muyi abincin mu cikin wata. Haka kuɗi ya fi kasancewa mai tasiri, kuɗi ya fi kasancewa mai lastin. Amma in dai har za ka ringa zuwa kana awonwa abinci a kullum, to gaskiya wannan manufofi ba za su taba tasiri a tare da kai ba. Mabaya za ka taɓa jin daɗin wannan kuɗin da ka samu ba. Shi kuɗi suna zuwa ne a dunkule, in dai ka samu ka je ka kashe su, ka siyesu a matsayin kayan abinci na wata wata, na gode. Hakan kuma ya mana kyau, muna godiya.

Yaya kake neman izinin hutu? Yanda nake neman izinin hutu, ina samu oganane a wurin aiki, in rubuta masa a rubuce in ce masa ina buƙatan hutu ko kuma in same shi ni da shi in faɗa masa ina buƙatan hutu. To, hakan zai bada iko, zai kuma bada dama a dakatar da ni a wannan lokacin. Har sai lokacin da na je na dawo, da na dawo kuma zai sa in cigaba da ni, in cigaba da samun, eh, in canji na, in cigaba da aiki ana biyana duk wata. Kuma wannan hutun da na je na yi ba wai za a tsaya da albashi bane, a'a. Yana nan a wata za ka kwashe albashin ka. Kuma duk wasu activities ɗin ne za su tsaya. Wasu hanyoyin samu kamar na allowances da dai sauransu sune za a ɗan dakatar da su har sai ranar da ka dawo. Amma kuma abin da ya shafi albashi yana nan ba zai taɓa canzawa ba. Na gode.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yanda muke sadarwa a wurin aiki abu ne mai sauƙi, saboda dukkanin gurare, ɗakuna na ma'aikata akwai wani abu da ake kiransa da telefon. To, indai wannan telefon dinnan na ɗauke nawa guda ɗaya rediyo telefon na yi magana to dukkaninsu kowa zai ji me nake cewa, duka. To, ta wannan hanyar ne muke sadarwa. Idan aka ɗauka aka yi magana kowa zai fuskanci inda aka dosa kuma za a zo a hadu ayi taro na wannan kiran da akayi. Kowa zai ji, kowa zai bi kuma kowa zai amince. Saboda haka muna matuƙar godiya da wannan dama da ku ke ban mu na sadarwa. Allah ya taimake mu.

Yaya kake shaƙata a lokacin hutu? Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Yanda nake shaƙatawa lokacin hutu, ina shaƙatawa ne ba anan ba. Ina tafiya maƙarfi Kano ko Zariya ko Katsina. Anan ne nake shaƙata nake samun jin daɗi. Aikin hutu inda za ka yisa ka bar gida ka je waje. Ka je inda ba, inda babu hayaniya, babu wani tashin hankali ko, ko akasin ko mafi, ko mafi ko akasin ko kuma ma taimakin haka. To da haka ina huta lokacin hutu sosai, sosai ina samun inyi bacci, iya saurayina sabo da ban da iyali. Kuma Allah ya ƙaro mana hutume albarka darajar jin daɗi da nasara na rayuwa.

Kana sa turare kullum? Kana sa turare kullum? To, aini inna fara maku bayanin yadda nike sa turare kullum. Ina gasi mun kai awa biyu a nan gun ina maku bayanin yadda nike sa turare. Ina sa turare kullum fiye da tunaninku. Dan a yanzu haka turaren da yake cikin ɗakina ya fi kala hamsin. Kuma kowanne ina sawa amma ba wai kowanne zan ɗauka in goga in ɗauka in goga ba. A'a, idan na sa guda uku yau to gobe wasu zan ƙara sa guda uku. Jibi ma haka zan ƙara sa saboda haka ina sa turare kullun, kullum. Aishi turare shine ginshikin ƙyarawo. Rayuwa karku manta fa ɗazu nike ce maku bani da wani abin da nike so yanzu a ann ɗakin na a rayuwa banda sa turare. Ni bana son wari ko yaya ne. Da turare ma a baki idan ana sashe ma ni ina sashe. Ina son turare, ina ta'ammali da turare. Bana son wari, bana son hamami, bana son danshi. Bayan turare kuma ina son tufafi masu kyau wanda nike sawa a goge. Indai har zan sa tufafi mai kyau to zan dauko turarena in sa. Sauran daga cikin turare ina amfani da turare na mai oil-perfume ke nan kuma ina turare ina amfani da turare na spray, ina amfani da turare na ruwa da dai sauransu.

Kana amfani da sauro net? Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da net ɗin sauro. Ko da yake gaskiya dai a halin yanzu bana amfani da net ɗin sauro. Shi ina amfani da shi ne idan ya kama. Wadannan lokacin amfani sa yayi kamar yanzu haka sabo da sauron ya ɗan yi ƙaranci bana amfani da shi. Ko da na kunna fanka, zai kore min sauro. Amma kafin lokacin da nafara amfani da fanka, ina amfani da maganin sauro. Domin na sa maganin sauro sai in shiga net ɗin sauro. Indai da sauro ba zai taɓa cizon ka ba. Ina amfani da net sosai. Amfani da net ai duniya ne lokacin da muke kwanan waje a gidajen lokacin zafi ina amfani da net. Net yana da matukar tasiri sosai. Kuma haka abu ne mai burgewa a tare da ni na gode, na gode, na gode.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta saboda kunna wuta abu ne mai sauƙi. Da na ɗaga canjin oba na kunna shi, da na kunna socket na kunna shi, da na kunna switch na wuta na kunna shi. Saboda haka kunna wuta ba wani matsala bane, da haka ba wani abu ne na wahalar da kai. Sai dai in wutar murhu ku ce magana, wanda kuma shi wutar murhu abu ne wanda dole sai an koya maka. Dan idan matuƙarzaka kunna wutar murhu da kanka to ba za ka taɓa samun nasara ba, indai ba an koya maka kuma ka sanyaya abin yake ba. Shi wutar murhu daban ne, ba kowane kalan wuta bane. Wuta ne na cakwal na gawayi sabida haka kuma idan baka iya ba ka je ka yi, za ka gaya saurin mutuwa ko kuma ka je ka sashi a wurinda iska zai tafi hura shi da ƙarfi har ya zama toka. Amma kuma idai ka sashi a wurin da babu wani iska sosai to ya fiya daɗe. Kamawa wuri mai iska tsayawa ya daɗe guri da babu iska sosai. Na gode sosai, na gode, na gode, na gode.

Yaya kake kawo wa gidan ku? Yaya kake kawo wa gidan ku? Ina kawo wa gidan mu kayan marmari, kayan ƙwalama, kayan jin daɗi, kayan more rayuwa da dai sauransu. Wannan kuma abune mai kyau, abune mai tasiri a rayuwana. In kawo ma gida abu mai kyau, wannan za su ji daɗi, su amfana kuma su ji daɗi sun yaba, sun ji daɗin wannan abun. Saboda haka ina kawo masu abu mai daɗi, abun da za su ci, su sha, kayan ƙwalama, su sa mini albarka. Kawo wa gida abun wannan yana ƙara ƙarfin zumunci a cikin gidan. Kuma yana ƙara soyayyan iyaye ƴan uwa da ƙanne da abokan arziki a wannan gidan saboda haka ban gaza ba kuma bazan taɓa gajiyawa ba wurin taimakawa ƴan uwa na a hakan. Shiyasa muke fata Allah ya mana dukiya ya mana budi na alkhairi wanda zamu taimaki ƴan uwanmu mu taimaki al'ummar musulmi mu taimaki musulunci baki daya Allah yasa mu dace duniya da lahira. Amin summa Amin.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki saboda rubuta kuɗ-- kashe kuɗin aiki yana da kyau ka san nawa ne kake kashewa, ka san nawa ne budget ɗinka kuma ka san nawa ne, ah, a cikin asusun bankinka saboda haka kashe kuɗin aiki. A gareni ina rubuta sa domin samun nasara.

Kana bada shawara a aiki? Kana bada shawara a aiki? Eh, ina bada shawara a aiki saboda rayuwar nan zaman aiki guri ɗaya dole sai ka dinga bawa mutum shawara domin samun yadda zai yi ma'amala da mutane da kuma domin samun yadda zai kashe kuɗinsa cikin jin daɗi a shawaranci. Idan kana ba mutum shawara, kana taimakon sa ne a rayuwa, musamman killa idan ya kasance ne abubuwa mabambanta da shafi rayuwa. Yana yin abubuwan da ba su dace ba a rayuwa, yana shaye-shaye, yana shan giya da dai sauran su. To shawara a rayuwa yana da matuƙar tasiri. Zaka ba mutum shawara zai fahimce ka. In dai ko mutum ka ba shi shawara ya fahimce ka, to wannan abu ne mai kyau. Wanda kuma idan ka ba shi shawara bai fahimce ka ba, to ya yi ma kansa. Saboda haka ba da shawara a gurin aiki yana da matuƙar tasiri, yana da matuƙar kyau da amfaninwa da kuma alfanu ga mutum, ga ɗan adam.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? Yanda nake bikin ranar haihuwarmu, munayinsa ne cikin jin daɗi da lamana da kuma kwanciyar hankali. Idan bikin ranar haihuwar mu ya zagayu, muna siyan kek, munayin shagali a musulunce ba tare da yin kiɗe kiɗe ko wasu abubuwan da za su lalata imanimu ba. Amma idan ranar bikin haihuwar mu ya zo, munayinsa ne cikin jin daɗi da yadda kowa zai amfana, kowa zai ci ya sha, ya ji daɗi, yayi maraba da abin. Amma kuma a Musulunci, bikin ranar haihuwa fa haramun ne wanda shi ne ake ce masa birthday. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bai yi birthday ba, bai yi bikin ranar haihuwa ba. Amma idan da a ce hakan yana kasancewa a dunga yin karatu ne na Kur'ani, ana yin hidima ga addinin Musulunci, so shi ma diddan ka bid'a ne amma dai kuma abu ne mai kyau wanda idan an yi ɗin za a amfana.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Ina haduwa da abokan ciniki ta hanya mai kyau kamar haka, hanyar da mutane za su ji daɗinsu. Ina haɗuwa da su ne mafi yawanci ta sada zumunta ta yanar gizo, misali WhatsApp, Facebook da dai sauransu. Muna haduwa ne ta wannan yanayin. Idan kuma ciniki ne ya kama ta yanayin shago, ta har sai naje ko kuma ayi ta ways a kan gesa. Mutum ya gane wane ne yake masa ciniki kuma ka gane abokin cinikinka a zahiri. Abokin ciniki ana haduwa da shi ta social media ko ta waya ko ta zahiri. Saboda haka ni nama mafa haduwa da su ta social media wanda za mu tattauna idan abu ya keso. Na ji turo da samfuri da mun ai masa kuma ya ba da kuɗinsa ba tare da ma ya zo ba. Har a aika masa ma ba tare da ya zo ba. Saboda haka ana haduwa da abokin ciniki ne ta social media ba ta waya ko haduwa ba. Na gode, na gode, na gode.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Abin da nake yi da yamma kafin in kwana abubuwa da yawa kamar su da farko dai idan na yi addu'ana da yamma, ina yin addu'oi sosai. Kuma muna fita majalisa mai fiyar da mutane. Idan ziyara ya kama mu, muna yin ziyara sosai. Da dai sauransa haka. Ina ga su ne mafi yawanci abubuwan da nake yi da yamma kafin in kwana. Haka abune mai kyau a garinmu, a garinmu bakiɗaya. Muna kasancewa, ehm, masu lazimi, masu abubuwa da dama da yamma. Ina godiya, ina godiya, ina godiya. Yi hakan kuma a garinmu abune mai kyau, abune mai tasiri, mai ƙayatarwa da dai sauransu. Ni nama ƙosa ma karfe, daya, minti dayan da sauƙan ashirin din yayi. In kashe garin wani, soboda aka wai na yi da minti ashirin ne, ya ke yin minti daya, kai jaraba. Wannan wani irin abune.

Sau nawa kake goga haƙora? Sau nawa kake goga haƙora? Wannan tambayar kunyi min ita. Yakai wurin sau uku kenan. Ina goga haƙorana sau uku a rana. Nace maku da safe, na biyu kuma da rana, na uku kuma da daddare. Zanyi da safe domin cin abinci, zanyi da rana domin shiga cikin mutane, zan yi da safe kuma domin yin bacci cikin daɗi da lumana. To saboda haka ina goga haƙorana sau uku a rana kuma haka kuma hakan ɗayane daga cikin siffa na karmala siffa na, um, tsafta da dai sauransu. Nagode sosai, nagode, nagode, nagode.

Kana cin citta a abinci? Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci musamman idan abincin, abincin ƙarni ne. Idan aka ce abincin, abincin ƙarni ne, to ina cin citta. Saboda mafi yawanci idan ka dafa abinci ba tare da citta ba ma, abincin yana yin wani kala. Zaka ji yana yin ƙarni-ƙarni. Amma idan ka sa citta, zaka ji ba ka jin ƙarninsa. Shi citta a abinci yana ƙara ƙanshin abinci, yana kuma kare ka daga samun ƙarni da dai sauransu. Misali idan za'a dafa kifi, za'a soya kifi ko za'a dafa naman kaza, duk dai wani abu da ya shafi nama ko kifi, to yana da kyau a yi amfani da citta, saboda citta yana sa ƙanshin girki sannan kuma yana yin kariya daga ƙarni. Citta abu ne mai kyau, kuma abu ne mai ƙara ɗanɗano da kuma kuzarin girki, da dai sauransu. Yin amfani da citta abu ne mai kyau, yana da matuƙar tasiri a jikin ɗan Adam.